Kana amfani da Saronet, eh da kai amfani da Saronet sosai. Saronet yana da mahimmanci sosai. Akwai abubuwan da mutum zai koyi a Saronet da lili da nike amfani da Saronet kenan.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh nakan iya amfani da kwamfuta. Ai amfani da kwamfuta yana da kyau. A zamaninmu yanzu idan mutum bai iya amfani da kwamfuta ba ai ya yi bai yi bane.

Me ne ne babban nasara da kuka samu a aiki? Okay, ina aiki a, a makaranta ne, ni malam ne a makaranta. Nasarar da muka samu a wurin aiki shi ne muka koyar da yara zuwa, ah, zuwa rubutu exam wato professional exam na duniya, wato iyamu sun samu, ah, sun zama sun fita na ɗaya a cikin duka wadanda suka rubuta exam na lissafi a dun-du-duniya.

Kana iya bada barkwanci, eh nika iya bada barkwanci. Nakan tara kananan yara in basu barkwanci. Masamman idan na so su yi mun wani abu, to ni kuma zan ce musu su yi mun abu kuma ni kuma zan basu barkwanci domin abin da nika na sa su yi.

Nawa matashin ka ke amfani da su? Da ni, ni ke amfani da matashi. Naka amfani da biyu, wani lokaci a wata, wani lokaci kuma ɗaya ne yake, yake kare a wata. Yanzu bana yin amfani da matashi, na kan yin amfani da lighter domin na fi tson lighter fiye da mata, matashi.